Kwarai ina yin karatu kafin na kwanta. Lokuta da yawa lokacin da nake karanta Nobel ko karatun Alƙur’ani mai girma na kan yi shi ne da daddare. Ni sarkin karatu kafin na kwanta. Lokuta da yawa na fi son karatu na da daddare ne inda yin karatu kafin na kwanta.